Eh, ina bin ƙa'idojin aiki sosai sabida da mu a inda muke aiki in ma ba ka bin ƙa'idojin aiki koren ka da a yi. Sabida an ɗauke ka aiki ne ko an sa ka yi aiki ne don bin ƙa'idoji. Muddin kuma ba ka bin ƙa'idoji to ka ga babu amfanin zama da kai kenan, babu amfanin a zauna a yi aiki da kai. Don haka bin ƙa'idojin aiki yana da matuƙar muhimmanci ga rayuwar ɗan adam da kuma rayuwar wajen aikinsa. Muddin ka ce kai za ka yi gabankan ka ko za ka yi abin da ba a sa ka ba ko za ka yi abin da aka hane ka ko wani abu makamancin haka dole a sallame ka a wajen aiki. Shi ya sa muke ƙoƙari wajen kiyayewa, wajen bin ƙa'idojin aiki, wajen yadda ya kamata mu yi haka muke yi. Ba za mu taɓa yin abin da ba shi ba ne aka ce mu yi. Don in ka yi ma abin da ba shi ba ne aka ce a yi to ka sani za a sallame ka, za a kore ka, za a fatattake ka, za a ma abin da ranka baya su. Wasu ayyukan, a rayuwan ka ya defending a kansa ne don iyalanka da soron ƴan'uwan ka da duk suke hope a cewa in ka providing musu ka zo ka ba su dole za ka yi ne. So don haka muna bin ƙa'idojin aiki muna kuma kiyaye ƙa'idojin aiki yadda ya kamata. Shi ne zaman ka lafiya da mutuncin ka.

Eh, ina duba daftarin kuɗi mana. Sabila da daftarin kuɗi ai shine abin da ya kamata ka duba, don ka san nawa ne ko kuma ka san nawa ne kake da shi kai karan kanka. So in ba ka duba daftarin kuɗi babu yadda za a yi ka san wannan. Nakan yi daftarin ma guda, don na zauna ina dubawa, ina kuma ganin miye ne ya kamata nayi. Eh, miye ne bajet ɗin, miye ne bajet ɗin da ba za a yi ba. So idan babu yin daftarin kuɗi, in ba ka dubawa, in ba ka yi ba ba za ka sanin misali ma kaman ƙasan ka idan suka yi daftarin kuɗin su na shekara, shekara to idan ba ka dubawa kana bi, kana sanin me yake faruwa ba za ka taɓa fahimtar me ma ake tafiya yi ba. Dole sai idan kana duba daftarin kuɗin kason ƙasan ku ko na jahan ku, kafin nan za ka san me ya kamata. Inda ka ga ba a bi ƙa'ida ba ko kuma abin da ka ga an sa a daftari za a yi kuma ba a yi ba, to sai ka yi magana ka ce abu ka-za kun ce za a yi amma kuma ba a yi ba. Don haka meye dalili? Ya kamata a ce kun yi, ya kamata a ce kun cika alƙawarin da kuka ɗauka. Wannan kenan. Ina duba daftarin kuɗi sosai ma.

To wani malami ka fi so? Eh malamai suna nan kala kala. Akwai malamin addini, akwai malamin lissafi, akwai malamin turanci, akwai malamin kimiyya, akwai malamin technology duka dai. So a cikin malulluka da na fi so ni da ke chemist ne chemistry ne to ni na fi son malamin addini bayan shi sai kuma malamin chemistry. Sabila da malaminka baka da abu mai daraja da ya fiye ma shi. Sabila da duk wanda ya gwada ma hali na ilimi ya koyar da kai kamar ya baka tarbiyya to mutum ne mai daraja da matukar muhimmanci a tattare da kai. Ba a raina malami ko da wasa. Ba a ƙin maganan malami ko da wasa. Malami abin alfahari ne, abin ka so shi ne, abin ka girmama shi ne sabila da irin gudumawa da ya baka a rayuwan ka. Yana da matukar muhimmanci ka san da wannan ka riƙe malaminka hannu bibiyu, ka girmama shi, ka martaba shi, ka so abin da yake so. Idan malaminka ya ce ma ka yi kaza to ka yi ƙoƙari ka yi. Idan ya ce ma kada ka yi to kada ka yi. Sabila da abin da zai gaya ma ko abin da zai karantar da kai yana gaya ma ne based on his experience kuma ya kamata ka yi respecting ɗinsa, ka so shi, ka so abin da yake so, ka mutunta shi, ka girmama shi. Don haka malamin addini mu muna matukar son malamin addini sabila da shi yake koyar da mu, shi ya koyar da iyayenmu, shi ne ya sa mana rayuwan mu ya zama tsaftatacce kuma shi ne ya sa mana rayuwan mu ya zama abun so. Idan ba da dun malamai ba irin malaman addini dole zai kasance sai kana yin wasu kurakurai amma in sun ga ka yi kurakurai dinnan za su dawo su ce ma a'a wannan abun bai kamata ba, ga abin da ya kamata, ga yanda kamata ka yi, ga yanda ya kamata kar ka yi. To don haka in ba kana bin su ba ba za ka gane wannan ba kuma in ba kana zuwa kana tsugunawa a gabansu kana yin karatu ba ba za ka gane wannan ba. So dole he kaje ka tsuguna a gabansu ka musu biyayya ka kuma yi karatu dai dai gwargwado kafin nan ka gane. Kuma kai ma in ba ka da ilimin ba za ka ji daɗin zaman duniyya ba sabila da yanzu rayuwa na duniya baya yiwuwa sai da ilimi. Dole iliminka shine zai sa a so ka, iliminka shine zai sa a so a zauna da kai, iliminka shine zai sa ka taimaki rayuwan ka, iliminka shine zai sa ka taimaki 'yan'uwan ka, iliminka shine zai sa ka taimaki abokanan zaman ka, iliminka shine zai sa ka taimaki communityn ka, iliminka zai sa shine ka taimaki iyalinka. Don haka malami abin girmamawa ne, malami abin so ne, malami abin matuntawa ne koma wane iri ne. Sai dai a tsarurruka na malamai din da ka ji akwai wanda ka fi so akwai kuma wanda kana sonsa amma bai kai wanda ka fi so din ba. To wannan shine a da ka ce malamin da na fi so na fi son malamin addini, malamin da yake gwada mana rayuwan nan duniya da kuma rayuwar lahira can. Allah ya bamu sa'a. Na gode.

Eh, dangantakarmu da abokan aiki dangantaka ne mai matukar muhimmanci, eh, tare da kyautatawa da mutunta juna. Sabida da idan kana aiki tare da abokanan aikinka dole zaka zama mai mutunta su, su ma sai su mutunta ka. Wai an ce, eh, mutuntawa yana biyo bayan mutuntawa ne. Idan baka mutunta abu ba ko baka mutunta abokin aikin ka ba, babu yanda za a yi shi ma ya mutunta ka. To idan har ko kana so a mutunta ka to ya kamata kai ma ka mutunta na gaba da kai ko na ƙasa da kai ko kuma abokin aikin ka. So muna da dangantaka mai kyau, dangantaka mai amana, dangantaka mai aminci tsakanina da abokanan aikina. Ina kokari sosai wajen kiyaye dangantakana tare da su sabila da mutuntawa da kuma girmama juna da kuma yin abin da ya kamata. Idan har a ce ba ma mutunta juna, ba ma yin alaƙa mai kyau to dole za a samu matsala wajen yin aikin ma gaba ɗaya. Daku ga aikin ya zo amma sabila da rashin dangantaka mai kyau ko kuma wani mummunan ɗabi'a a tsakanin ku ko rashin fahimtar juna a tsakanin ku baku da dangantaka mai kyau sai kuga aikin bayi tafiya da kyau ko kuma bayi tafiya yanda ya kamata. Don haka abin da ya dace tsakanin ka da dangantakan ka na abokanan aikin ka shine ka mutunta juna ko ku mutunta juna, ya zama na kuna tare, kuna yin abu yanda ya kamata, kuna yin kome da kome a tare kuna mutunta junan ku. Wannan shine magana na gaskiya. Wannan shine abin da ya kamata. Wannan shine mutunta junan ku. Bai kamata a ce ku zauna babu wani dangantaka mai kyau ko babu wani dangantaka na a zo a gani da abokanan aikin ku ba. Wannan zubar da mutuncin aikin ku ne. Wannan zubar da mutuncin ku ne. Wannan abin da zai sa ma'aikatan ku ana masa kallon abu mara kyau ke nan. Amma in kuna samun dangantaka mai kyau, kuna mutunta junan ku, kuna yin abin da ya kamata to za ku ga wajen aikin ku yana samun haɓaka, yana samun ci gaba, yana samun abin da ya kamata. On like irin ku zauna baku mutunta junan ku ko baku yin dangantaka mai kyau tare da abokan aikin ku. To don haka duk wanda ma yake da hali irin wannan zan bashi shawara cewa ya kamata ya gyara, ya yi dangantaka sa mai kyau da abokanan aikinsa, ya zama na yana mutunta su, yana karrama su don wajen aikin ya samu ɗaukaka, ya zama na kuma ana zaman lafiya a cikin wajen aikin, ana kuma samun ci gaba da kuma abubuwa na amfani da more rayuwa wanda ya dace. On like irin a ce ba a dangantaka mai kyau ne. So ni dangantaka na da abokanan aikina muna dangantaka mai kyau, mai kyautatawa kuma muna mutunta junan mu, muna girmama junan mu. Wannan bayani shine a takaice. Na gode.

To wannan tambaya da kuka yi a teburan ku a wurin aiki yake. Eh, teburan mu yana nan yadda teburan ku yake. Teburan mu yana nan a jere yadda yake da kyau da kujera a baya haka. Tebura kuma na conference hall shi za ku gan shi dogo ne rawun a dayan hall din. Sannan a hall number two kuma ba rawun bane shi kuma four kwana ne square. Yana da tsayi amma ba rawun bane shi kuma square ne. So teburan mu yana nan, yana nan da matukar kyauɗin sa da yanda ya kamata. So teburan mu yana nan mai kyau, mai ƙayatarwa, me wanda in ka gani kai ma za kaji sha'awan ace ka zauna ka ɗaura hanun ka akan teburan mu na wajen aiki. Teburan mu yana da matukar kyau, yana da ƙayatarwa, yana da abin da ya kamata. So wannan bayani shine a takaice da zan iya muku na yaya teburan ku yake a wurin aiki. Yana da kyau, yana da kyau sosai sosai. Shine bayani na gode, na gode.

Eh wannan tambaya da kuka yi, "Ya kake jurewa zafi?" Eh ni ba ma'abocin son zafi bane gaskiya. Zafi ko wane iri ne bana son shi. Ni bana jure ma wani zafi sosai gaskiya. Sai dai in ya zama na dole wanda babu yanda na iya amma zafi ban cika son sa ba. Ko da zan yi wanka ne bana buƙatar ruwa mai zafi sosai. Ni dai kawai ruwa idan ya cire sanyi shikenan sai na, sai na yi wanka da shi. Haka ko da ruwan Lifton ne zan sha ko ti shima bana buƙatar mai zafi. Ina son ɗan daidai wanda shi ba zafi ba shi ba sanyi ba. Still haka idan zafin yanayi ne bana ƙaunar zafin yanayi. All the time na fi son waje mai iska, wajen da babu zafi, wajen da ya zama na shi ba zafi ba shi ba sanyi ba. Sabida sanyi ma yana takura mun amma zafi bana iya jure ma zafi. Ina son yanayi daidai, yanayi irin na bazara wanda shi yanayi ne da babu sanyi kuma babu zafi. So wannan bayanin shine a takaice na bu.

Eh, it depends. Kana son cin abincin titi? Eh, ya ta'allaƙa da yanayin da mutum ya tsinci kan shi. Idan ya zamana ka tsinci kanka a titin, kana buƙatan abincin to babu yanda ka iya. Dole zaka tsaya ka ci na titin ba tare da ka yi la'akari ma da na titi ba ne. Zaka tsaya, street food za ka tsaya ka ci, ka biya buƙatan ka. Tun da wani lokaci in ka fita aiki ko aiki ya fitar da kai, ba ka samu daman da za ka samu abinci inda za ka zauna a lounge ba, dole za ka tsaya ka ci abinci na titi ɗin. So don haka ina son cin abincin titi. Wani lokaci za ka zauna da mutane ka haɗu da su daban daban. Babu abin da ya fi haɗuwa da sabbin fiska, haɗuwa da mutane daban daban. So yana da matuƙar muhimmanci sosai, samun connection tare da mutane haka. Yana da matuƙar muhimmanci ya zamana kana tare da mutane. So don haka wani lokacin muna, muna cin abincin titin kuma muna son ciɗin. Muna jin daɗi sosai gaskiya. A gode.

Eh, sosai ma ina cimma manufar tallace-tallace. Sabila da tallace-tallace marketing ke nan, ah, ko art advertisement. Muna ƙoƙari sosai wajen, ah, cimma manufar tallace-tallacen da ake ba mu. Ah, kuma ko da ku ne ma da ake kuna yin tallace-tallacen, idan kuka ba mu za ku jajircewan mu da iya bakin ƙoƙarin mu da wajen ganin cewa mun cimma wannan abin da kuke buƙata ko wannan aiki da kuka ba mu, da ku ga cewa mun cimma shi. Muna iya bakin ƙoƙarin mu wajen mu ga duk wani responsibility da aka ɗora mana ko wani hakki da aka ɗora mana na yin abu. Muna ƙoƙari muga mun cimma manufar nan. Mun kuma dage mun yi iya bakin ƙoƙarin mu mun yi wannan hidiman, mun yi wannan abin da aka buƙata. Don haka, ah, muna cimma manufar tallace-tallace duk wanda aka ba mu. In ka ba mu zuwa ka zane za muyi ƙoƙari mu cimma wannan manufar. In ka ba mu zuwa ka zane, shi ma za ka yi ƙoƙari mu cimma wannan matsayan to wannan shi.

Eh, tabbas ina sa turare kullum. Ai shi ƙanshi abun so ne, ƙanshi abin, ah, jin daɗi ne, ƙanshi rayuwa ne. Eh, babu mutumin da yake so ya ji yana tsami ko yana wari ko yana gafi. Duka ba a bukatan wannan. So ina sa turare kullum. Duk time ɗin da na yi, ah, wanka akwai body spray da nake amfani da shi wajen faffe sama jikina don ƙaurace ma tsami ko wani wari da mutum zai ji ka cutar da wani. Haka kuma kayana tufafina da nake sawa ina sa masa turare, turare mai ƙanshi, mai daɗi wanda idan kuka ji ma ko da misali za ku bani wata matan aure ma in kuka ji turarena sai kun ji ƙanshinsa ya muku daɗi sosai, sosai. Sai kun ji kawai misali in ku masu wannan tambayan na mace ne za ka ji son da kuke min da ƙaunana na turaren da nake sawa. Dole fa za ku ce kai baza ku iya rabuwa da ni ba. Dole ne za ku so ni, ku bani mata da gudu, ku ƙara min mata. Kun san mu a addininmu muna iya yin mata huɗu ne ba mata ɗaya ba. Duk wanda ganshi yana tare da mata ɗaya kawai lalura ne, babu yanda ya iya ne shine. So turare yana ƙara kusanci.

Ah, kana tafiya da sauri? Eh, ina tafiya da sauri idan saurin ya kama. To kakan yi sauri ne, a dalilin sauri da kake na zuwa kaje wani waje ko ka yi wani abu. So saurin da nake yi, nakan yi sauri idan ta kama. Ba wai ko da yaushe ba ne za ka tafi cikin hanzari ai. A wani lokacin za ka yi tafiya a hankali, wani lokacin kuma kana buƙatan sauri ɗin. Ah, sabila da in ka yi latti misali wajen aiki ko ka yi latti na kana so ka samu wani abu ko ka yi latti dai wajen wani abu to, dole za ka yi sauri. So saurin kamawa take yi. Wani lokacin ka yi, wani lokacin kuma ba sai ka yi ba. Amma duk time in da ta kama na tafiya da sauri, eh tabbas ina tafiya da saurin sauri ma. Abin da ya fi sauri ma sosai nakan yi sabila da na yi achieving goal ɗin da na sa a gaba na to, shine nake yin wannan saurin. Amma ba wai kawai kullum ba ne za ka na tafiya da sauri, ya zama na ka zama kaman wani mahaukaci. Sai sauri da sauri da sauri. A'a, ba haka abin yake ba. Wani lokaci za ka yi tafiyan ka normal ne amma in buƙatan sauri ya kama to za ka yi sauri. Ka yi saurin sauri ma, ba ma sauri ba. Don haka ina tafiya da sauri kamar yanda kuka tambaya kana tafiya da sauri? Eh, ina tafiya da sauri amma wani lokacin. Wani lokacin ina tafiya da sauri, wani lokacin kuma idan ba abin da nake buƙata na na yi sauri to bana tafiya da sauri. Wannan bayani shine a taƙaice. Da fatan ya gamsar da ku ko ya biya muku buƙatan na abin da kuka tambaye ni. Na gode.

Eh, wannan tambaya idan na fahimce ku, wa kake kakkafa maka baya? Waye yake daddanna maka baya ko yake bubbuga maka baya? Ah, ina da wata 'ya na waiwana, ita ne take mun danna, akwai kuma Afra, dadanta, ita ma tana mun danna duka. Har akwai 'yar ƙaramarsu Amna ma, duk wani lokacin su suke mun danna. Su suke kakkafa mun bayana idan na dawo misali na gaji, ina bukatar a mun danna. Ita mamansu da ke tana da taurin kai. To sai in sa 'ya'yana su zo su mun ko waiwana, ko Afra, ko Amna. Su duka suna mun danna ɗin kuma suna kakkafa mun bayana nakan ji daɗi. To wa'innan su ne wanda suke kakkafa mun bayana kuma ina matuƙar ƙaunarsu sosai sabida da yanda suke mun ɗin. Ina cewa su mun din, za su zo su mun din da gudu da kuma sauri tare da murna. To don haka ina jin daɗi haka ina kuma son hakan. Ina farin ciki. Wa'innan sune suke mun, akwai Afra, akwai Waiwana, akwai Amna, duka suna mun. To wannan bayani shine a taƙaice na wanda yake kakkafa maka baya shine wanda na yi.

Eh, abubuwa da dama. Me kake yi lokacin da kake jin damuwa? Hmm, nakan sama na nutsu. Na je wajen da baza a dame ni ba, wajen da zai zama na ni kaɗai na ne. Daga ni, sai Allah da ya halicce ni, shi ne zan zauna na yi tunani na kuma kore wannan damuwa ɗin da nake ciki. Sabida damuwa abu ne gaskiya mai hatsari wanda in ka yawaita sa shi a ranka ko ka yawaita samun kanka cikin damuwa ɗin, yana da matuƙar hatsari wanda har ga Allah zai iya cutar da kai da rayuwan ka da kuma illata lafiyan ka. So babu abun da ya fi kyau irin ka yi ƙoƙari wajen kare kanka daga shiga damuwa entirely. To wani damuwan yakan zo bayan da ka iya ne. Amma dai yana da matuƙar muhimmanci ko ya yane ka yi ƙoƙari ka na nesanta kanka, ka na guduwan damuwa. Don damuwa ba abu bane mai kyau. Don damuwa ba abu bane mai kyau. Damuwa yana sa rashin lafiya. Damuwa yana cutar da ɗan adam. Damuwa yana cutar da lafiyan ɗan adam. Damuwa yana cutar da ƙwaƙwalwan ka. Dun ɗaya daga cikin illolin damuwa akwai hawan jini, akwai rashin lafiyan ɓarewan jiki, akwai rashin lafiyan ƙin shiga mutane, akwai rashin lafiya dai masu cutarwa sosai gaskiya. Don haka muna roƙo Allah ya yaye mana damuwa, Allah ya raba mu da damuwa. So amma lokacin da duk damuwa ya same ni, ina ƙoƙari na ne kawai na keɓace kaina, na yi duk tunani na. In ma ya kama na nayi kuka ne, na yi kuka na. In na gama kuka na, na share hawaye na sai na fito na ci gaba da rayuwa na. Sabida shi ne zaman ka lafiya. Babu kyau sa kanka a cikin damuwa. Babu kyau damuwa ya dinga tunkaranka dun dai cutar da kai, zai illata ka, zai maka rauni sosai da sosai. So wannan bayani shine a takaice. Na gode. Na gode. Na gode.

Eh wannan tambayar da kuka mun kana kallon taurari da dare? Eh tabbas ina kallon taurari da dare saboda taurari ai abu ne wanda yake ƙayatarwa yake sa nishaɗi farin ciki tare da jin daɗi. So taurari abun so ne musamman in ka fita da daddare in waje yayi duhu ka ɗaga idonka ka kalli taurari za ka ga ka samu natsuwa farin ciki jin daɗi da nishaɗi. So taurari abu ne mai kyau kuma ina kallon su kuma mafi yawanci mutane kowa yana son kallon taurari da daddare. Kowa sai dai in wanda bai samu dama ba amma duk wanda zai samu dama ya fita zaka ga da daddare in ka je ka kalli taurarin idonka ma sai ka ga ya ƙara ƙarfin gani tare da jin daɗi. So shi yasa nake kallon taurari da daddare kuma ina jin daɗin kallon taurari gaskiya da daddare. Taurari suna da ƙayatarwa yanda Ubangiji ya shirya su a sama ya ƙera su in ka kalle su za ka ga ka ji farin ciki ka ji daɗi. Don haka ina son kallon taurari kuma ina kallon taurari da daddare sosai sosai. Wannan shine a takaice na gode.

Eh, ina kare wayana daga ƙwayar cuta. Sabila da virus ayi, ah, abu ne wanda yake cutar da kai yake cutar da wayanka. Don haka babu yadda za a yi mutum ya bar virus a tattare da wayansa. Ina iya ba kin ƙoƙari na wajen kare wayana daga virus, daga kamuwa da ƙwayar cutar waya wanda zai iya cutar da ni ko ya fara iya min lahani ko ya yi wani abun da ba shi ba ne. So idan har ka bar virus a wayanka, babu abun da ba zai iya faruwa ba a tattare da kai. Don haka ina iya bakin ƙoƙari na wajen kare wayana daga virus gaskiya.